Gaskiya ina amfani da intanet sosai. Kusan koyaushe inda ina da caji awaya, to da shi nake amfani. In kunna in yi searching, idan na yi searching na abubuwa, sannan in kunna har karatu ina yi. Ina amfani da apps, apps. Sannan kuma ina amfani da apps kamar Facebook, Insta, TikTok, WhatsApp da akwai apps, apps da yawa da nake amfani da su a on the internet kamar miner. To duka abubuwan ne da suka shafi internet. To ina yi, ina yin amfani da internet akalla a rana nakan yi awa, 12 hours ina amfani da internet. Idan aka harhaɗa da lokacin da zan yi caji, cajin yayi. Ina amfani da internet to wa ina abubuwan da yawa. Saboda nakan yi karatu, in yi searching wasu word, word haka ko kuma note a kai. Idan kamar a cikin syllabus ina, na samu words inda ba su, ban gane su ba ko kuma topic ko subject a cikin wasu subject ɗin naka topic ɗin da ban fahimta ba to ina shiga intanet na yi amfani da shi, na wari wannan topic ɗin, na duba shi ko mai nasa. Kuma a internet ɗin ina samun gamsuwa, dakko mai sai na samu a ciki da nake bukata. Internet yana da kyau, yana taimaka mana sosai wajen harkar koyarwar mu da harka koyo. Saboda a koyo ma akwai abubuwan da nakan yi searching, na duba, na duba na koya ansn, sannan nakan koyo wani abubuwan a cikin wanda zan. Dan na fahimta saboda cikin internet an ɗora abubuwa na amfani, kala kala wanda zai sauƙaƙa mana yin, duba littafi. Dan haka yanzu irin duba duba littafin nan ma mun ajiye shi saboda zuwan intanet. Se munyi amfani da littafi, da intanet wurin fahimtar abubuwa searching din words ne aa wani labari nike nema aa wani kasuwanci ne muke so mu fahimta muga ya ake yin sa ina ake samu to hara mukanya kasuwanci ta inda za'a ta intanet za a tura da mu duba kaya in tura.

A a a sosai, sosai kuwa. Na yi ma'aboci da karatun littafi ce matuƙa tali. Na kan karanta littattafai, littafi kamar novels na Hausa, na Turanci. Ina da muamala da novels na Hausa sosai. Inji labarurruka masu daɗi, masu ɗauke hankali wanda idan kana karantawa sai ka ringa ganin a zahiri kamar ai wannan abin da kake karantawa ya gashi a zahiri. To shi isa nake jin daɗin karatun littattafai Hausa, littattafai. Ina karanta littattafai koyaushe, koyaushe. Sai in je in siyo renting na littafi tun da bayan ana siyarwa, ana siyarwa da yazo yayi tsada sai aka samu wasu suka ware guri suke bada renting nasa. Nakan karɓo renting sai in karɓo guda goma kawai saboda in karanta. Kaf sai na gama karanta sai sannan sai in daɗa komawa. In kai sai in daɗa biya, in karɓo. Akwai waɗanda za su ce ba zasu bayar da renting ba sai dai a siya. To su ma in siye su ina sa kuɗi sosai in siyo littattafai. In zo in ta karantawa. Sosai ina yi karatun littafi kuma ina yi. Kuma har yanzu nakan karanta wasu da ga ciki. Eh, har maimaitawa ma na kanyi saboda sun yi min daɗi lokacin da aka yi su. Sun min daɗi su wannan Jude, Jamila Umar Tanko ita ma ina karanta nata. Akwai masu karin rubuce-rubuce suna Fauziyya D. Suleiman dukkan na kan karanta littattafansu. To a da sun yi littattafai sosai to yanzu kuma sai har kan littafin ta koma kamar kan intanet. Ana tura shi ta waya sai a tura shi sai a karanta. To su ma na kan yi amma na fi littattafai karanta littafi gaskiya wanda yake na hannu fizitali. To na fi amfani da shi in karanta shi. Na ma'abociya karanta su ce sosai da sosai. Sosai nake karanta su. Ina karanta su sosai ba kaɗan ba. Koyaushe, eh, ana samuna da littafi a hannu. Idan kuma misali ko da na gama karantawa zan nemi wani wanda zan sake karanta shi ma. Amma dai ne ina ma'abociyar karanta littattafai ce ina son su. Ina karanta su sosai. Suna ɗebe min kewa sosai. Karanta littafi yana da sha'ira saboda akwai abubuwa da yawa da za ka fahimta a ciki. Ina karanta littafi sosai.

A'a ni bana son tsayuwa. Na fi son na zauna. Ai zama yana da daɗi ka zauna ka huta ba wai ka dinga tsayuwa koyaushe koyaushe tsamma a tsaye. Kake bana kan tsaya haka nake na mintuna inna tsaya to sai kuma in zauna har ma in kwanta. Yawan tsayuwa ai ba shi da daɗi. Sai dai da yake ya danganta kowa da irin yanayin sa. Wani zai fi son ya tsaya ne ya tsaya, wani kuma zai fi son ya zauna. To wani kuma da tsayuwar da zaman duk biyu yana son su. To ni dai gaskiya ni na fi son in zauna. In zauna zan iya yin awa biyu uku a zaune amma bazan iya yin minti talatin a tsaye ba gaskiya. Dadai na kan tsaya na ɗan jima a tsayan zan iya awa ɗaya a da amma yanzu gaskiya bana iya yin awa minti talatin a tsaye. A zauna ina aiki amma tsayuwa bana daɗewa ina yin ta. Na fi son na tsaya. Au na zauna. Na zauna nayi ta aiki na a zaune. Duk awoyin da zan yi ina zauna ina aiki bazai dame ni sosai ba. Sai dai kawai in ɗan tashi inɗan yi'yar tafiya haka inna gaji sai in dawo in cigaba da aikin da nake yi a zaune. Amma gaskiya ni na fi son zama akan tsayuwa. Na fi son na zauna idan na zauna sai in daɗe ina yin aikace aikace na. Akan tsayuwa da nake yi na fi son na zauna. Zama yana ɗan taimakawa wajen idan ka zauna ka zauna kana aiki ka zauna ka jima kana aiki amma tsayuwa sai ka yi ciwon ƙafa kuwa ciwon baya duka ciwo kala kala amma dai tsayuwa ya fi. Na fi jin da ɗin tsaya. In zauna na yi ayyuka na a zaune tsab. Na fi aiki na a zaune tsab in yi ingamashi ba a tsaye ba. Zama na fi yinsa. Ni na fi son in tsaya in zauna. Memakon tsayawa, tsayawa tana wahalar da ni sosai. Sai idan na tsaya na tsaya na yi ta zama kamar dole. Na zauna na tsaya yazama kamar dole tsayawa. Ko a layi haka ko wani abu dai yasa na tsaya to yakan sa ni zazzabi ma wani lokaci. Amma idan na zauna dukka daɗewar da zan yi a zaune ba zai dame ni sosai ba kamar a tsayuwa ba. Shi dai na zaune in na ɗan zauna sai kuma in koma in ɗanta shi tsaye sai in koma in zauna. Na fi son zama gaskiya.